Eh nakan kulle ƙofa kullum idan zan kwanta da daddare saboda ɓata gari kar su zo su yi mani sata. Dalilin da ya sa nake kulle ƙofa shi da daddare ka riga ka kwanta bacci ba ka san wanda zai shigo cikin gidan ka ba, ba ka san su waye da su waye suke yawo a cikin unguwa ba. Wannan dalili ya sa duk lokacin da zan kwanta sai na je na rufe, na saka saƙata, na ɗauko kwaɗo da kuma ɗan makulli, na ƙara garkame shi. Sa'an nan sai na kwanta saboda yanzu mutane mafi yawancin wasu ba su da gaskiya, babu amana, babu tsoron Allah. Mafi yawan yara ƙoƙari suke yi suga ka ajiye abu su zo su kuma sai su ɗauke maka shi. Wannan dalilai da mara gowar dalilin ya sa ba ma na kwanciya sai na rufe ƙofa ta kullum ta Allah. Sannan akwai wasu dabbobi wanda suke kamar nau'in karnuka da duk abin da ka ajiye suna jiyo ƙanshin sa za su shigo su ɗauka. Da kuma wasu dabbobin su ma nau'in awaki kamar akuya ko tinkiya ko kajin maƙwabta su ma za su shigo duk abin da suka gani za su yi maka barnarsa. Saboda haka maimakon ka je ka na fitina da maƙotanka to shi ne sai na samu na kulle ƙofa ta. Haka idan na riga na kulle ƙofa ta babu ruwa na da kai ƙara ko bari bari ko mu zo mu na fitina da maƙwabta a kan abin da bai kai ya kawo ba. Wa'ennan dalilai ya sa kwata kwata ba ma na barin ƙofa ta a buɗe da zarar na shigo zan kwanta, zan saƙace gidana idan na masa kwaɗo.

Unguwar mu unguwa ce mai kyau, unguwa ce mai tsari da kuma tsafta. Tana da yanayi mai kyau. Akwai bishiyoyi a cikin unguwar mu wanda suke a jere. Saboda haka unguwar mu unguwa ce wacce duk wanda ya zo ya kalle ta sai yayi sha'awar zama a cikin wannan unguwa. Saboda yanayin tsarin unguwar, dole zai burge wanda ya zo unguwar. Sannan unguwa ce bangaren tsafta ba'a magana. Duk wanda ya zo ya ga unguwar zai gan tafesafes, ko da yaushe a share, magudanar ruwa ba'a bari su cushe, ba'a bari su samu matsala. Sannan unguwa ce mai haɗin kai ga 'yan unguwa. Akan sa ido ga masu shigowa da kuma masu fita domin a tantance nagari da kuma mugu. Unguwa ce mai dumbin tarihi domin tsohuwar unguwa ce wacce iyaye da kakanni suka zauna a cikinta. Ya zamanto cewa akwai baƙi a unguwar amma kuma baƙin an riga an zama ɗaya. Kowa ya san kowa, kowa yana girmama kowa, kowa yana mutunta kowa. Babu wanda yake jin haushin wani, babu wanda yake tsangwama wani, babu wanda yake ƙyamar wani. Gaba ɗaya an riga an zama ɗaya. An zama ɗaya tsakanin ka da maƙotanka. Za ka ga kowa yana son juna.

Mukan yi taro a mabanbantan lokaci. Ko wane sati ya danganta da yanayin ƙalubalen da ya zo mana da kuma irin nasarorin da muka samu. Dan mun samu nasara sosai to mukan yi taro sau ɗaya, sau biyu zuwa uku. Amma in aiki ya zo da ƙalubale, mukan iya yin taro kai a sati ma sai muyi sama da adadin kwanakin satin. Misali, za mu iya yin taro yau kuma gobe ma mu ƙara kira ko kuma muyi taro da safe da rana ma mu ƙara kiran taro, muyi taro da rana da yamma ma mu ƙara kiran taro. Ya danganta da abubuwan da suke faruwa a wajen aiki. Misali, ana aiki, aiki baya tafiya yadda ya kamata. Ana aiki, aiki kwata-kwata baya sauri to dole za a gaggawa a kirawo taro domin a tattauna saboda gudun asara. Kada a yi asara a wannan aikin da aka sa gaba. Kada a yi asara a wannan aikin da ake yi domin in aka zuba ido ana aikin baya tafiya yadda ya kamata to kamfani zai iya samun babban matsala a bangaren wannan aiki. Wannan shine dalilin da ya sa idan aka samu matsala a gurin aiki, akan iya taro ma sau uku a rana. Amma in aiki yana tafiya daidai to ba a fiye yin taro ba ko ma dai ana da buƙatar sa bai fi yi sau ɗaya a wani ba. Za ka ga sai dai kawai a riga zagaya ana duba aiki. Aiki yayi, aiki yayi, aiki yayi kyau saboda haka ana yabawa ma'aikata da kuma godiya ga yanayin aikinsu. Amma wani sa'ilin za ka samu aikin ya rikice, aikin ya rincaɓe, aikin ya cuɗe. Dole sai an sa ido, ana bibiya, ana bincika domin a tabbatar da ingancin aikin, tabbatar da me ma ake yi a gurin aikin tukuna.

Eh, ina son kayan ɗaki masu kyau misali kamar gado da katifa, kujera da dai sauransu. Kayan ɗakin da nake so, ina son kayan ɗaki na kamfanin Baffi domin kayan ɗaki na kamfanin Baffi suna da kyau, suna da inganci, suna da ƙwari, suna da nagarta. Kamfanin Baffi kamfani ne mai kyau, mai ɗimbin tarihi da kuma nasarori da ya cimma a rayuwarsa. Kamfani ne mai kyau wanda duk wanda ya yi amfani da kayansu sai ya ji daɗi sosai. Duk wanda ya yi amfani da kayan Baffi za ka ga gobe idan ya tashi yana son nau'in waɗannan kayayyake zai koma wurinsu ya saya. Kaya ne masu kyau, masu inganci, masu rahusa. Kaya ne masu kyau wanda a ido idan ka kalle su dole za su baka sha'awa. Kaya ne masu kyau wanda duk lokacin da ka shiga ka kalle gidanka, ka kalle kayan da suke ciki za ka ce eh lallai wannan ba abun banza na saya ba. Kaya na saya mai kyau. Bayan kamfanin Baffi ina son kaya samfurin China saboda China ba su da ha'inci, ba su da amaja, ba su da ƙorafi wajen inganta kayansu. Duk lokacin da za su yi kaya suna yin kaya masu kyau, masu nagarta, masu inganci wanda duk lokacin da ka saya kayan China idan ka saka su a gidanka za ka ga kayan sun dace da gidan, sun hau gidan, sun yi kyau, sun yi cancaren cas, sun yi kyau sosai da sosai. Saboda haka, suma kayan China kaya ne masu kyau musamman gado da katifas su saboda ina ƙaunar kayan China sosai da sosai. Sai kuma na gida Najeriya a goron dutse akan samu ƙwararrun kafintoci masu ƙera gado da katifa da kuma kujeru suma kayansu suna da kyau sosai da sosai wanda idan ka saya za ka samu saukin kuɗi sannan kuma za ka samu sauƙi na taron na ɗauko kayan daga gida zuwa can wajen da ka siye su. Kaya ne masu kyau, kaya ne masu inganci, kaya ne masu ƙarko sosai ɗari bisa ɗari.

Eh, ya danganta da yanayin abin da nake yi. Wani lokacin na fi son zama a kujera, wani lokacin kuma na fi son zama a tabarma. Misali, idan ina karɓan darasi, a daidai lokacin da nake karɓan darasi a cikin makaranta, to wannan lokaci na fi ƙaunar in zauna a kujera. Domin zama a kujerar yana da kyau, yana da daɗi. Za ka ga cewa in ka zauna a kujera, ka zauna, ka kame, ka nutsu, ka tattara hankalinka guri guda, kana fahimtar ainihin wato abin da aka sa gaba. Za ka ga cewa ba ka da matsala da kallo abin da ake rubuta a kan bango ko kuma allo da ake rubutawa a kai. Za ka ga duk abin da ake yi, kana ji kuma kana gani. Babu mai kare maka rubutun da aka rubuta a kan allo. Wannan shine alfanu na zama a kan kujera yayin ɗaukar darasi a makarantar boko inda ake rubutu da karatu. Kamar makarantar allo, wannan tunda da allo ne, na fi son in zauna a kan tabarma domin nan ne zan sami damar da zan tanƙwashe ƙafata guri guda, in shimfiɗa allona a kan cinyoyina, in ta zuba ƙwami ina tilawa. Domin shi wannan karatu ne na zaune wanda sai ka tanƙwashe ƙafarka ya ma fi shiga a wannan yanayi. To saboda haka duk karatun da sai ka tanƙwashe ƙafarka za ka samu gwara ka zauna a kan tabarma da ka zauna a kan kujera. Zama a kan tabarmar ya fi maka, zai fi maka sauƙi sosai da sosai ɗari bisa ɗari akan zama wato kan ainihin a kan kujera. Za ka samu mafiya yawancin ɗalibai sun fi son zama a kan tabarma a yayin karatun toka. Amma a mabanbantan makarantu akwai lokutan da za ka ga a makarantun tokan ma in ka zauna a kan tabarma akwai ɗan teburi da ake ɗakkowa a ba wa mutum sai ya ɗora Alquraninsa a kai ko kuma allonsa ya riƙa karantawa. Amma mafi akasari mu dai gaskiya a makarantun mu na toka, makarantun allo mun fi son tabarma mu tanƙwashe ƙafan mu. Sai kuma a gida. A gida ina zama a kan kujera sosai da sosai musamman idan ina farfajiyar ɗakina. Ina son zama a kan kujera domin zama a kan kujera yana da daɗi. Duk abin da ake yi kana sama, kana kallon na waje, kana kallon na ciki. Sannan zama a kan kujerar za ka samu ita kujera tana da laushi. Ba za ka gaji sosai wajen zaman ba. Ba za ka gaji sosai wajen aiwatar da abin da kake yi ba. Saɓanin zama a kan tabarma idan ka zauna a kan tabarma za ka ji cewa zaman da ka yi duk ka bi ka gaji, ka takura. Allah Allah kake yi a zo ka tashi daga abin da kake yi. Saboda haka za ka ga cewa kwata kwata ba ka jin daɗin zama a kan kujerar ma. Ba ka jin daɗin zama a kan tabarmar.

Gidan abincin da na fi so shine Chicken Republic. Wannan gidan abinci, gidan abinci ne mai kyau, mai araha, mai daɗi da sauran abubuwa makamantan su. Gidan abinci ne wanda suke girmama abokan mu'amala. Gidan abinci ne wanda suke girmama mutane. Duk lokacin da ka zo gidan abincin su ka ci abinci, in ɗan gurin ne kai to fa kunƙulla kenan ka diga zuwa. In kuma ba ko ne kai to fa sai ka dawo. In sau ɗaya ka zo to sai ka taho da wani. A matsayin ka ji daɗin abincin su za ka ƙara. Gidan abinci ne mai kyau, mai nagarta. Suna sayar da abinciccika kala kala, abincin gargajiya da na zamani da kuma abincin turawa. Abincin su yana da daɗi sosai da sosai. Abincin su yana da kyau. Wace kan Chicken Republic ma fa ina faɗa muku duniya ne. Domin Chicken Republic gidan abinci ne wanda duk wanda ya je gidan abincin ba zai ƙushe shi ba kuma ya zama dole ma ka yaba shi ko da ba ka san su. Gidan abinci ne mai kyau wanda duk wanda ya san abinci mai daɗi yake cin abinci mai daɗi. Dole za ka ga idan ya ci abincin nan ya nemi a ƙara masa. Gidan abinci ne wanda yake yana da araha. A naira dubu ɗaya da ɗari biyar za ka ci abinci hadda nama. A naira ɗari bakwai za ka sha shayi mai kyau, mai rai da motsi. Shayi irin na Larabawa, shayi irin na Turawa, shayi ba gaja rabul shayi ba. Za ka sha shayi mai kyau kuma za ka gamsu cewa "Eh wannan shayi ka sha." Duka a cikin wannan gidan abinci na Chicken Republic. Saboda haka Chicken Republic suna da gurare daban daban a cikin fadin jahar Kano. Suna da guri a Nan zoo Road, suna da guri a cikin Sabon Gari, suna da guri a Ibo Road by Market. Saboda haka Zoo Road guri ne wanda yake fuskar jama'a. Guri ne inda manyan mutane suke zirga-zirga. Guri ne inda ƴan wasan kwaikwayo na Hausa suke zama. Shi ya sa suka je gurin suka yi wannan gidan abinci mai kyau wanda sun san gidan abinci ne wanda manya da ƙananan mutane suke zuwa suke tururuwa suke kokowa wajen shiga domin siyan abinci a gurin. Gida ne mai kyau wanda mai jin labarin nan sai ya zo ya gani sannan zai gaskata abin da aka faɗa. Amma duk yadda za a faɗa wa mutum ba lallai ya fahimci yanayin abin da ake nufi ba. Gidan abincin nan duniya ne. Gidan abincin nan yayi yana da kyau sosai da sosai kuma abincin su yana da daɗi baya cutawwa. Abinci ne mai inganci, mai kyau, mai lafiya. Gidan abincin nan nasu yana da kyau sosai da sosai. Gidan abinci ne wanda duk wanda ya zo ba zai so ya fita bai ci abinci ba kuma sun ƙayata guraren su, gurin zama, gurin wanke hannu da kan teburan da ake cin abinci. Duk za ka ga guri ne mai kyau, ga tsafta. Suna da tsafta. Suna girmama abokan mu'amala. Ba su raina mutum. Duk wanda ya zo za su karɓe shi hannu bibbiyu ko da kyakkyawar shiga ka zo ko da mummunar shiga ka zo. Ba su duba wane irin tufafi ne a jikin ka. Ba sa duba mene ne a hannun ka. Ba ruwan su da wace iriyar mota ka zo. Saɓanin wasu gidajen abincin da idan ka je a hargitse sai kaga anai maka kallon tara saura kwata. A'a wannan gidan abinci ba sa haka. Gidan abinci ne mai.

Ina amfani da ruwan riji wajen wanki da wanka da zuba a fulawowi. Domin ruwan rijiya ruwa ne wanda iyaye da kakanni suke amfani da shi, mu ma kuma muka zo muka tarar. Ruwa ne wanda yake da muhimmanci sosai. Ruwa ne wanda ƙarfin ka ne zai ewo maka shi. Wannan ruwan riji ruwa ne mai kyau wanda kowane gida a yanayinmu da muke Nijeriya bamu da wadatacciyar wutar lantarki. Bamu da wadataccin wuta mai wacce take amfani da hasken rana. To saboda haka ya kamata ace kusan kowane gida ma ya zama na suna da rijiya. Wacce idan baka da ruwa a saman tankinka wato ma'ajiyar ruwa ta sama, ta ruwan famfo kenan. Idan baka da shi zaka sa guga a cikin wannan rijiyar taka domin janyo ruwan da zakayi amfani da shi lafiya ƙalau ba tare da tashin hankali ba. Misali, ko da rashin kuɗi ya riske ka, zaka ga wata ran, Allah ne da kullum, zaka ga wata ran ka tashi baka da ko sisi, baka da ko mai a hannunka. To, man da zaka zuba ka tashi injin da zai jawo maka ruwa a rijiyar ma babu kuɗi. Ka gani, sai ka ɗauko gugan ka, ka zura a cikin rijiya, ka jawo ruwa, asirin ka a rufe. Babu wanda ya ji, babu wanda ya gani, babu wanda ya san kana da kuɗi ko ma babu ka da kuɗi.

A gaskiya na fi son tasi domin hawa tasi ya fi daɗi, ya fi sauƙi. Ita bas suna tafiya suna tsayawa ɗaukar fasinja. Ita kuma tasi idan suka ɗauke ka bai fi a ƙara mutum biyu uku ba shikenan kaga ta cika sai dai ku yi ta tafiyar ku duk inda za ku je ba tare da kun jira wani ba. Saboda haka wannan dalili ne ya sa na fi son hawa tasi a kan bas. Musamman a gurare irin na Kano. Kamar Kano kana da yawan mutane kuma akwai unguwanni wanda suke kusa da kusa. Idan ka hau mota daga ƴankura za ka zo garin Dawanau misali. Kaga za ka tarar da mabanbantan unguwanni, kaga za ka tarar da Katsina Road, za ka tarar da Kurna, Ƙofar Ruwa, Bachira, Mil 8, Kwana Ungoggo da kuma wani gari wanda ake kiransa Rijiyar Lemo. To idan ka hau bas duk inda aka zo a cikin waɗannan unguwanni saboda yawon ta za ka ga sai an sami mai sauka a wurin to an taho an tsaya, an sauke wancan, an ɗauki wancan, an sauke wancan, an ɗauki wancan. Gaba ɗaya za ka ga ka sai ta tafiyar taka, tafiyar taka kwata-kwata ba tayi maka sauri ba. Za ka ga idan kana so ka taho daga ƴankura zuwa Dawanau a minti talatin za ka ga sai ka shafe kusan awa biyu ko kuma awa ɗaya da rabi ba ka samu zuwa wannan unguwa ta Dawanau ba. Saɓanin ɗan tasi, shi ɗan tasi babu ruwansa. Kaga idan ya ɗauko mutum biyu a gaba, mutum huɗu a baya sai shi gaba direba kaga zai zama mutum bakwai kenan. To waɗannan mutane bakwan nan da nan za ka ga an yi maza-maza an kawo ku inda kuke so da buƙatar zuwa. Babu amaja, babu ɗingushi. Sannan ga gurin za ka gan shi a sake babu takura, babu abubuwa makamantansu. Saboda haka tasi ta fi bas kuma duk kusan wanda yake yawo a cikin garin Kano za ka same shi ya fi buƙatar hawa tasi a kan bas.

Ina bin ƙa'idojin aiki saboda haka shine daidai haka doka ta tanada. Kusan za a ce ma bin ƙa'idojin aiki ya zama dole. Domin duk aikin da ba shi da ƙa'ida ma kai tsaye ka iya kiransa da ba aiki ba ne ba. Wannan ya zama aikin banza. Domin duk abin da yake ba shi da ƙa'ida za ka samu tafka-tafka kawai ake yi a cikinsa. Ba wani aiki ake yi mai kyau ko mai nagarta da sauran abubuwa makamantan haka ba. Za ka samu aikin da ba shi da ƙa'ida, aiki ne wai.

Ina yin abubuwa da dama domin kiyaye lafiyata. Misali, domin in kare lafiyata daga cutar zazzabin cizon sauro, da farko da daddare kafin na kwanta, nakan zuwa in ɗaura sange a wurin kwanciyata. Sange ma'ana gidan sauro ke nan, ragar sauro. Wacce wannan ragar sauro kariya ce ga lafiyar mutum, domin idan ka saka ta babu tayadda za'a yi sauro ya zo ya iya shiga inda kake a kwance. Walantana har ya cije ka ya sa maka cuta wacce ake magana cutar zazzabin cizon sauro. Ta wannan hanya, ta amfani da sange, ina kare lafiyata daga zazzabin cizon sauro. Sannan akwai wata cuta da ake kiranta da cutar amai da gudawa, wacce ake ibanta a cikin abinci wanda yake gurbatacce ko rubabbe ko kuma mara kyau wanda ƙwayoyin cuta suka hau kansu. To duk lokacin da na siyo kayan itatuwa, wa takan ƴaƴan marmari, sai na sa ruwa, na wanke su sosai da sosai. Na samo gishiri, na barbada a bisa kayansu, na wanke, na murza. Domin ta wannan hanya, hanyar wanke ƴaƴan kayan marmari, shi ma ina kare kaina daga cutar amai da gudawa. Sannan sai cuta wacce ake ce mata cutar shawara. Cuta ce wacce yanayinta za ka ji jikinka yayi nauyi, zuciyarka tana tashi, kana jin kasala a jikinka. Ita kuma wannan cuta yadda nake bi in magance ta daga kamuwa da ita, shine dukkan wani abu me maiƙo nakan gudasa da sauran abubuwa makamantan haka. Misali, kamar idan zan ci abinci wanda ya danganci mai da yaji, nakan kiyaye wannan yanayin cin abinci, sai na rabu da shi na ɗauko manja a maimakon na sa mangyaɗa. Kowa ya sani abinci da mangyaɗa ya fi daɗi idan mangyaɗan mai kyau ne, asalin mai kyau. To amma domin kiyaye lafiyarka, kada ka kamu da wannan cuta wacce take sa kasala, sai ka haƙura da wannan mangyaɗan domin yin amfani da manja. Yin amfani da manja yana kare jikin mutum daga cutar kasala da sauran abubuwa makamantansu. Waƴannan hanyoyi su nake bi da ma wasu hanyoyin da dama domin kare lafiyar jikina da kuma idanuwana da duka abubuwan da suka shafi jikina. Ta waƴannan hanyoyi nake bi domin na kare waƴannan lafiya ta jikina.

Yadda nake magana da abokan cinikayya ta, tamkar malami da ɗalibi ne. Ka san tsakanin malami da ɗalibi akwai girmamawa da mutunta juna a tsakaninsu. To wannan hanya nake bi, nakan yi magana da abokan cinikina. Saboda shi abokin ciniki, aboki ne mai mahimmanci wanda ya kamata kuma ya zama dole a kula da shi, a kiyaye yadda zaayi magana da shi domin gudun abin da zai je ya dawo. A ko da yaushe abin da ake so shine a tattala abokin ciniki, a tattala shi a faranta masa rai, a faranta masa rai. Ko da yazo da wani abu wanda yake saɓanin hakan wa kai to kai kuma sai ka yi ƙoƙari ta siga mai kyau, siga wacce zai fahimta. Sai ka fahimtar da shi a hankali wannan abin da ya zo da shi fa ba abu ne mai yiwuwa ba, ba abu ne wanda zai bulle ba. Domin kawo gyara a lamarin, sai ka nuna masa cewa da an yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza ai zai fi, idan misali abokin huɗɗarka na cinikayya ya zo ya same ka sai ya ce maka, "Wane?" Na zo ina son gyaɗa buhu hamsin." Gyaɗa buhu hamsin ɗin nan ka ɗauke ta miliyan goma kuɗin gyaɗa buhu hamsin sai ya zo siya wurinka. Sai ya ce, "amma" kuɗin da na zo da shi naira miliyan ɗaya ne da dubu ɗari takwas." Mutumin da ya zo siyan kayan miliyan goma ya ce ma ya zo da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Ka ga ya zo da wani baƙon abu a cikin kasuwanci to ka ga kuma idan wani ne sai ya ce zai yi fushi, to a'a, ba haka ake huɗɗa da abokan ciniki ba. Ba fushi ya kamata ka yi a wannan lokaci ba. Sai ka same shi ka ce misali, "Murtala ko kuma Jamilu wannan kaya da kake gani ga kuɗinsa ka zane kuɗin wannan kaya miliyan goma kai kuma ka zo da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Ka ga kayan nan ba zai yiwu a ɗauka a baka ba. Idan aka baka ka tsayar da mu, ka tsayar da harkar kasuwar mu. Tun da ka ga ba wai jari ne da mu a tare mai yawa ba. Amma da za ka kawo miliyan biyar za mu iya ɗaukar kayan nan mu baka. Idan muka baka sai ka faɗa mana ranar da za ka kawo ragowar kuɗi a jimilance yadda za a mora a jidaɗin harka da kai. Ka ga kuɗin da ka ba mu su za mu juya mu ƙara samo wasu mu haɗa mu koma kasuwa. Kana can kasuwar ka muma muna tamu mu je mu siyo. Ko ba kai ba ko da wani ne idan ya zo ka ga zai ɗauka shi ma an ƙaru dashi amma idan ka ba da haka ka ga jarin gaba ɗaya ɗungurungun kacokan ka tafi da shi. Wannan na hannun mu kuma ba zai isa mu je mu samo wasu kayan ba. Saboda haka ba za a iya baka kaya a wannan kuɗin da ka zo da su ba. Sai dai idan da za ka ƙara ko da a ce kuɗin naka za su iya kai wa miliyan uku da dubu ɗari takwas ko ɗari tara ko kuma masu su cikashe miliyan huɗu to da zai fi. Kai ma ka san yanzu ka kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Idan aka ɗauki kayan miliyan goma aka baka ba kuma wani jari ne mai yawa a hannu ba kai ma ka san akwai kuskure a cikinsa a yanayi na kasuwar da ake yi yanzu ta zamani. Saboda haka ka yi haƙuri ba wulakanci bane ba ko kuma ka rage adadin abin da za a ba."

A'a, bana kuka domin ni ban taɓa zuwa ma gurin yankan albasa ba. A wurin da nake ba a noman albasa, ballantana ma na je gurin yankan albasa. Yankan albasa a al'ada da kuma ɗabi'a, za ka ga mafi akasari a inda ake yi, mata ne masu ke zuwa yankan albasa. Ni kuma ba mace ba ne, namiji ne ni. Saboda haka, aikin da za a je a cakudu da mata da maza a matsayina na musulmi ba ma na yi, bana zuwa wurin da ake yin wannan aiki. Sannan kuma ni a Kano nake. Mafi akasari za ka samu Kano ba su fiye ma noman albasa ba. Ba a ce ba sa yi ba amma akwai ƙarancin masu yin noman albasa. Ba wai gurin noman ne babu ba a'a, akwai gurin noman amma dai gaskiya ba su fiye yi ba. Dalili shi ne Kano mafi akasarin 'yan Kano za ka samu mutane ne wanda suke kasuwanci. Za ka samu masu yin noma da yawansu ba don su siyar suke yi ba, suna yin noma ne don su riƙe gidajensu da shi ba tare da suna zuwa suna yin awu ba. Wannan shine dalilin da ya sa za ka ga ba a fiye noman albasa ba. Amma ana yi, tsirari ne suke yin sa a Kano. To saboda haka ka ga inda ba a noman albasa ai ba za ka samu masu yankanta ba. Sai ma an noma, sannan za a yanka. Amma idan ka je Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko Niger ko katsina ta wani yanki, wani ɓangare, za ka samu waɗannan gurare guri ne inda ake noman albasa da yawa. Wanda idan lokacin noman ya zo har aka zo lokacin cinta, za ka samu mutane da dama, mutane da yawa sun zo gurin ana aikace aikace na yankanta da sauran abubuwa makamantansu. Yawan da masu noman suke da shi ya sa za ka ga mutanen da ake bukata wajen aikin suna da yawa. Za ka samu su da mazan da matan duk sun haɗu ana wannan aikace aikace na yankan albasa. Saboda haka ni bana yankan albasa domin a yankin da nake yanki ne na kasuwa. Kasuwanci aka fi yi a gurin ba noma ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa bana noman albasa. Da a ce bana yankan ita kanta ainihin albasa. Da a ce guri ne wanda ake yawan noman albasa. To babu ruwa na. Ni bani da girman kai zan je in yi yankan albasa kuma bana tunanin idan na je yankan albasa zan yi kuka. Domin ni mai dauriya ne, ina da dauriya a kan abubuwa sosai da sosai.

To, Alhamdulillah hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Shine hannun da nake amfani da shi hannun dama. Amma amfani da shi ɗin ba shine yake nuna cewa wai bana amfani da hannun hagu ba. A'a, shi ma ina amfani da shi a wasu lokuta. Idan ya kama cewa sai na yi amfani da duka hannayena guda biyu. Misali kamar idan ka je aiki wanda za ka riƙe abu ɗaya da hannun dama, ɗaya ka riƙe shi da hannun hagu domin ka aiwatar da aikin tare. To ka ga wannan zai zama cewa hannun dama da na hagu duka sun yi aiki a tare a lokaci guda. Amma a mafiya yawan lokaci za ka ga amfi amfani da hannu guda ɗaya a ayyuka da dama. To wannan amfani da hannu guda ɗaya shi kuma gaba ɗaya dama da hannun dama nake amfani. Saboda a shi a musulinci Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam ya hane mu da amfani da hannun hagu. Domin akwai hadisi da ya zo Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam yake magana a kan cewa "Yaro ka ci abunci da hannun dama." Yaran yake maida Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam da amsa yake cewa "Bai iya ba." Ya ƙara umartar sa sai da suka yi har sau uku sai yace masa "Yaro kada ka iya kuma ba zaka iya ba." Saboda haka abunda wannan hadisi na Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam ya nuna mana a cikin musulunci ba'a so, ba'a buƙatar amfani da hannin hagu yayin aiwatar da wasu abubuwa in ba ta kama dole sai ka yi amfani da hannayenka gaba ɗaya ba. Saboda wannan abu sifffa ce ta shaiɗanu, sifa ce ta kangararru, sifa ce wacce ta wa 'yanda basa bun tafarki na addinin musulunci, tafarki na Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifa ce wacce kwata-kwata bata da kyau mu a ɗabi'armu. Ba sifa ce mai kyau ba. Ba sifa ce wacce ya kamata musulmi ya diga amfani da ita wajen aiwatar da aiki na yau da kullum ba. Saboda haka ni a karan kaina a matsayina na musulmi nafi amfani da hannun dama. A ko da yaushe a duk inda nake in zanyi amfani da hannuna to nakan yi amfani da hannun dama. Ba wai dan hannun haguna baya aiki ba, sai dan bin tafarki na addinin musulunci. Domun haka ya koya mana haka kuma ya tanadar mana da miyi shi. Domin shi musulunci addini ne na gaskiya. Zaka samu komai da komai yadda zaka ci abinci addini ya koya mana, yadda za ka mu'amalanci jama'a addini ya koya mana da yadda zaka kiyaye duniyar ka domun samun lahira mai kyau duk zaka samu. Addinin mu addinin musulunci du ya koya mana wa'yannan abubuwa saboda haka muna yi wa Allah godiya muna godiya ga Annabin mu Mahammadu Annabi Sallalahu Alaihi Wa Sallam da ya nuna mana hanyoyin da za mubi domun magance wa'yannan abubuwa. Saboda shi hannun dama hannu ne wanda musulunci ya yadda mu yi amfani da shi.

To, ya danganta da a ina nake, kuma a cikin wane yanayi nake, kuma wane irin nishaɗi nake son in samarwa kaina da kuma ita kanta zuciyar tawa. A mafiya yawan lokaci, idan ina son in samarwa kaina nishaɗi, misali, na kan tafi wurin kallon ƙwallon ƙafa. Kallon ƙwallon ƙafa yana samam munni da nishaɗi da kwanciyar hankali da kuma natsuwar zuciya. Idan ina buƙatar nishaɗin kenan ko kuma kallon wasan doki, daren doki kenan wanda ake ce wa tseren doki. Akwai wani wasa da ake yi da doki, wasan polo. Wannan wasa shi ma hanya ce da take samam muni nishaɗi da kuma kwanciyar hankali a matsayina na ɗan adam. Sai kuma abu na biyu, idan ina son in samarwa kaina nishaɗi, ina cikin baƙin ciki ko kuma damuwa, na kan zuwa gida ko kuma in je masallaci, in yi salloli na, na filfilu, in ɗauko Alqur'ani mai girma, in zaɓo surar da ta fi laushi a bakina, in diga karanta ta. Ina maimaita, ina wa Allah godiya da kirari. Ina maimaita ta, ina wa Allah godiya da kirari. Wannan hanya, hanya ce da take samam muni nishaɗi. Ko da ina cikin fushi, idan nayi wannan abubuwa, sukan samam muni da natsuwa a cikin zuciyata da kuma nishaɗi a duk cikin da halin da nake ciki na ƙunci. In nayi wannan abu, yakan samam munni nishaɗi. Sai hanya ta uku, idan ina cikin damuwa ko baƙin ciki ko ƙunci, na kan iya tafiya wurin matata, in kalle ta, in tsokane ta, muyi wasa, muyi dariya, in tara 'ya'yana maza da mata, mu diga wasa da dariya tsakanin ni da su. To wannan abun yana kwantan muni da hankali, yana sa ni nishaɗi, in ji cewa a yanzu ba ni da wata matsala domin ganin wa'yannan iyalina wa, 'ya'yana da matana sun ishe ni maganin wata damuwa da na dawo da ita daga waje. Domin shi ɗan adam za ka samu ajizi ne. Wani Allah bai bashi haihuwa ba. To kai da Allah ya bawa haihuwa, ka fita cikin farin ciki, ka dawo cikin baƙin ciki kuma ka tarar da 'ya'yanka, da matarka, da iyayenka cikin lafiya da kwanciyar hankali. To, sai ka godewa Allah. Wannan babban nasara ce Allah ya ba ka a matsayinka na ɗan adam. Sai ka yi tunani ka ga cewa akwai wanda ya fi ka kuɗi, ya fi ka martaba a idon mutane, ya fi ka kula da addini da sauran abubuwa makamantan haka. Shi Allah bai bashi wannan ni'ima da ya ba ka ba. Saboda haka sai ka yi amfani da wannan tunani da ka yi a zuciyarka wajen gode wa Allah da shiga farin ciki bisa wannan ni'ima da Allah ya ba ka. Wannan ita ce hanya ta uku wacce nake magance damuwa, nake sawa kaina nishaɗi da walwala a cikin zuciyata lokacin da nake yin fushi.

Gaskiya ne ina cin salad. Ina cinsa a lokuta da dama kuma a mabambantan yanayi. Misali kamar in aka yayyanka shi da wuƙa aka sa masa tumaturi da ƙuli da mai da yaji. Wannan abu shi ake kira da kwaɗo a cikin Hausa. To kwaɗon salad ke nan. Ina cinsa sosai cikin farin ciki da annashuwa kuma a mafiya yawan lokaci idan lokacin salad ɗin ne nakan neme shi in ci domin ina jin daɗin cin kwaɗon salad. Sai a cikin abinci misali kamar wake da shinkafa da mai da yaji. Nakan nemo salad da gurji da tumaturi da albasa in zuba su a kan wannan abinci na wake da shinkafa in ci. Ina jin daɗinsa sosai amma idan zan ci dole sai na wanke shi domin shi salad abu ne mai haɗarin gaske idan mutum yana cinsa ba tare da ya wanke ba. Saboda abu ne wanda yanzu yanzu sai ka gaya haddasa maka cuta wacce ake ce wa cuta ta amai da gudawa. Me wahalar sha'ani wacce a cikin kwanaki kaɗan za ta iya tura ka wa takan lahira wacce ake kira da ƙiyama. Shi ne dalilin da ya sa idan zan ci salad ɗin sai na wanke shi da gishiri, na wanke shi da gishiri sosai ko kuma in sa kanwa in wanke shi domin magance cututtukan da suke cikin wannan salad ɗin. Amma salad abinci na ne ina cinsa sosai da sosai ko kuma akwai yanayin da nake cinsa na haɗi. Za a samo wani abu wanda ake kiransa da suma-- suna bama wanda ba shi da suna a Hausa sai bama. Wanda bama suna ne na Turawa. Hausa ta aro take amfani da shi. Wanda ake iya cewa da man salad amma ba shi da suna a Hausa. Abin da ake kiransa da shi shine bama a Hausa. Nakan iya samo shi a yanka salad ɗin a wanke. Akwai wani dankali da ake ce wa dankalin Turawa. A samo tumaturi a saka da ɗan magi da ƙwai aka jujjuya shi. Wannan abu ne wanda nake sonsa sosai da sosai. Shi ma kaga nau'i ne na salad amma kuma yadda ake sarrafa shi hanyoyi ne mabanbanta. Waɗannan hanyoyi uku su ne hanyoyin da nake cin salad da su kuma hanyoyi ne masu kyau. Nakan jin daɗi da farin ciki yayin aiwatar da cin wannan salad ɗin. Ina yi wa Allah godiya da ya ba ni lafiya mai kyau wacce ya sa nake iya cin waɗannan abinciccika ba tare da sun tayar mun da hankali ba. Za ka samu wasu mutanen daga sun ci abinci wanda yake baƙo a wajen su sai kaga sun shiga wata larura ta daban. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Wannan ita ce hanyoyin da nake cin salad. Ina cinsa sosai, ina sonsa.

Yadda nake son zama a gaskiya, na fi son zama a zaune in ɗan kashin giɗa. Wannan zama shine babban zaman da na fi so a cikin zama. Saboda idan na zauna ƙiƙan, na farko baya na yakan yi ciwo, kai na yakan gaji, ƙafafuwa na masu gaji. Amma idan na ɗan ɗora wa baya na nauyi wa takan, na jingina ke nan. To wannan zama za ka ga na shafe lokaci mai tsayi a zaune ba tare da na gajiya ba wajen zaman. Domin za ka samu idan na zauna a tsaye gan dardar, na yi saurin gajiya domin na ɗora wa baya na nauyi gaba ɗaya. Amma idan na ɗan kashin giɗa, ka ga na rage wa baya na nauyi da kuma dukkan jiki na gaba ɗaya. To wannan hanya nakan bi ta domin samun sauƙin zaman. Idan zan zauna a tsaye ba tare da na kashin giɗa ba, na awa biyar ban gaji ba. To idan na kashin giɗa, zan iya awa goma shawana abu ban, ban gaji ba. Saboda haka shine ya sa na fi son zama a kashin giɗe. Amma ba wai saboda ba na son zama a tsayan ba. Domin wasu lokutan idan na zo tsaya ma a tsayan ba tare da na kashin giɗa ba, zan samu ƙafafuwa na ma kwata kwata ko ɗauka ta ma basa iya yi idan na daɗe a cikin wannan yanayi. Wannan shine dalilin da ya sa shi ma ba na iya zama a tsayan haka sai na ɗan kashin giɗa. Za ka ga kusan in dai ka ga ban kashin giɗa ba to babu abun kashin giɗan ne. Shine dalilin da ya sa ban kishin giɗa ba. Amma dai gaskiya na fi son zama a kashin giɗe domin ya fi burge ni, na fi jin daɗinsa. Wannan shine dalilina na faɗin wannan abu na zama a kashin giɗe. Ba wai don ba na son zama a zaunan ba a'a, shi ma ina yi. Amma abin da na fi so, na fi so yi wa da shi shine zama a kashin giɗe. Ya fi ma yi min daɗi a cikin rai na domin nakan ɗaukar dogon lokaci ba tare da ainihin wato na gaji ba.

Lokacin da nake yin wanka mabanbantan lokaci ne, ya danganta da yanayin sanyi ne ko yanayin zafi. Idan yanayin zafi ne, nakan yi wanka da safe idan zan je sallah asuba. Idan na dawo na yi bacci, na farka, shi ma nakan sake yi idan zan fita kasuwa. Idan na dawo daga kasuwa bayan karfe uku da rabi na rana zuwa karfe huɗu ko biyar haka, shi ma sai na sake yin wanka. Idan fa lokacin zafi ne, ina sake yin wanka bayan karfe huɗu da rabi zuwa karfe huɗu ko biyar, ya danganta da yanayin lokacin da na dawo daga kasuwa. Sannan idan zan kwanta bacci shi ma haka. Aƙalla a rana nakan yi wanka sau biyar ko sau shida idan yanayi ne na zafi. Amma idan da sanyi ne.

Fara aiki na ya danganta da lokacin da na fita wajen aikin. Wani lokacin bana fita da wuri, wani lokacin na kan fita da wuri. Amma mafi yawancin lokuta nafi fita da wuri. Fita ta da wuri wajen aiki shine daga ƙarfe goma na rana zuwa sha daya. Kaga, kafin in je gurin aiki za'a iya cin kamar awa daya. Zan iya fara aiki ƙarfe kamar sha biyu kenan. Wannan shine takaitaccen lokacin da nake fara aiki idan na fita da wuri kenan, sha daya zuwa ƙarfe goma. Amma in ba da wuri na fita ba, ina fara aiki kamar ƙarfe biyu, uku ya danganta kuma da aikin shi kansa ma wane irin aiki zanyi ko kuma a ina zanyi aikin. Saboda ko wane aiki da akwai yanayin yadda ake fara shi. Idan a gida nake kenan zan kwana. In kuma a gurin aiki zan kwana. To tun ƙarfe bakwai ko shida na safiya nake fara aiki bana dainawa sai kamar misalin ƙarfe goma ko sha daya zuwa sha biyu na dare idan a gurin aiki nake kenan. Wanda aikin kala kala ne. Akwai aikin da a cikin garin ka zaka yi shi. Akwai kuma aikin da yake cewa ka bar garin ka ne ka tafi wani garin yin sa. To za ka ga aikin da ka bar garin ka, ka tafi yin sa to ko da yaushe shiɗin shi kake yi. Saboda haka ƙoƙarin ka kawai ka ga ka kammala shi, aikin ka ya ƙare domin ka tafi ka je ka hau wani aikin. Za ka ga tun da shiɗin kake yi kaje wurin da ba ka san kowa ba. Misali in ma ka san kowa dai a gurin amma ga abun da ka je yi, aikin ka je yi kuma shi kasa za ka yi to za ka ga a wurin da kake aikin ko fita ma ba za ka yi ba. Ba ka da wani abokin shira in ba aikin ba. Za ka ga ko da yaushe aikin ake yi ana farkawa da asussuba. In aka samu aka gabatar da ibadar sallah asuba to aikin za a cigaba da yi. Ba za'a tsaya ba sai kamar ƙarfe sha daya ko sha biyu sai a tsaya a karya. Sannan a ɗora ba'a tsayawa a aikin sai dai idan lokutan sallah ne suka yi. Wannan sune yanayi ko kuma lokuta da muke fara aiki da kuma yadda muke gabatar da shi.

Ina amfani da shi. Kunnan waya ina amfani da shi, don ko yanzu da shi nake wannan naɗan muriyar da nake yi. Saboda amfani da shi yana da daɗi. Idan ka saka shi, wani ba dole sai ya ji abin da kake aiwatarwa a waje ba. Sannan abin naɗan muryarsa ta fi aika saƙo da sauri nan da nan a lokacin da kake so. Duba da yanayi yana da daraja a kasuwa, watakan yana da tsada idan kaje siya amma haka muke haƙuri mu siye shi domin aiwatar da abubuwan mu na yau da kullum. Saboda muna jin daɗin amfani da su. Shi kansa abin kunnen kala kala ne. Akwai wanda idan ka saka shi a kunnenka yakan sawa mutum ciwon kunne. Yanzu kamar Aminu ka ga da fari yake amfani. Idan ya saka shi a kunnensa kwata kwata baya jin daɗinsa. Sai ka ga yana sa masa ciwon kunne daga nan ka ga kansa yana ciwo da dai wasu abu mabambanta da sauransu. To sai ya ce ya daina amfani da wannan fari. Yanzu bari yaje ya siyo wani kala daban domin ya sauƙaƙa wa kansa yanayin amfani da shi din tun da kamar ya zama dole ne amfani da shi. Saboda haka amfani da abin kunne yana da daɗi sosai da sosai. Musamman wajen naɗan murya zai naɗi muryar ka fes, tai garau, tai tarwai kamar da ma dan haka aka yi shi. Yana da kyau sosai kuma muna jin daɗin amfani da shi. Musammamma ni idan babu shi bana jin daɗi saboda ina buƙatar sa, ina son sa sosai da sosai. Yana da matuƙar kyau kuma duk abin da za ka aiwatar ka na aiwatar da shi cikin sirri ba tare da kana waya. Dole sai ka buɗe abas sautinka kowa ya ji ba. Idan ka saka shi a kunnenka ko da ka ƙure karar abin da kake amfani da shi to zaka samu cewa lafiya ƙalau ba tare da an samu wata matsala ba. Wannan shine dalilin da ya sa ma nake amfani da shi. Nake ƙaunarsa a ko da yaushe. Idan babu shi in zanyi waya bana jin daɗi ko kaɗan kwata kwata.

Eh tabbas ina son ɗaukar hotuna musamman a wajen taro mabambanta. Misali, akwai wasu tarurruka da ake yi na ƙara sani da kuma gane juna a makarantu na farko, makarantun firamare. Idan aka je za ka samu wani kun shafe shekara biyar, goma, wani ashirin ba ku haɗu da shi ba. To a wannan lokaci nakan ji daɗi na ɗauki hoto da abokan mu na makarantar firamare domin a ko da yaushe idan na buɗe wayar hannuna na ga hotunan nan ina tuno da irin yarintar da muka yi a makaranta ta firamare. Ina tuno da yanayi mabambanta yana sa ni nishaɗi. Sannan sai makarantun sakandare su ma akan sami lokuta lokuta da ake yin taro kamar ƙarshen shekara ana iya haɗa taro domin a haɗu da juna, a tattauna abubuwa na cigaba. To a wannan yanayi shi ma ina jin daɗin ɗaukar hoto domin shi ma duk lokacin da na ga wannan hotuna nakan tuno irin yarinta da kuma ƙuruciya da aka yi a wannan lokaci na baya da ya riga ya shuɗe. Saboda haka sukan sa ni nishaɗi idan ina kallon su. Sai lokuta wanda yake kamar lokacin biki shi kuma ana ajiye shi hotunan saboda tarihi. Za ka ce ka ga kana ganinsa za ka tuna wannan an ɗauke shi ne a rana kaza ga watan kaza. Za ka tuna shekarun da aka ɗauka kuma me ya sa aka ɗauka, wane irin taro aka yi a wurin aka ɗauke shi. Wani yana buƙatar taimako duk lokacin da ka ɗauko wannan tsohuwar ajiyar taka ka duba ka gan sa. To idan kana da dama za ka ji ya fado maka a ranka sai ka yi ƙoƙari kai kuma ka je ka neme shi kaɗan yi masa ihi sani hasafi zai ji daɗi. Wannan shine zaman tare kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa gani nake son ma ɗaukar hoton saboda irin waɗannan abubuwa.

Na'am, yadda nake yanke shawara shine a duk lokacin da abin shawarar ya zo, nakan kirawo ma'abota, ilimi da hankali da kuma hangen nesa. Wanda suke da shekaru ba ƙananan shekaru ba, masu manyan shekaru. Aƙalla ace kamar mutumin da ya kai shekara ashirin da biyar da shida zuwa talatin ko kuma daga arba'in zuwa sittin da biyar saba'in. Iyakacin waɗannan shekaru nakan yi shawara da su mu tattauna cewa gashi gashi ga abun da yake faruwa me ya kamata a yi to wannan zai bada shawarar sa. Wannan ma ya bayar, wannan ma ya bayar. Daga cikin waɗannan shawarwari da mabambantan mutane za su bayar a ciki za ka gane wacce ce za ka ɗauka domin a aiwatar da abun da yake na daidai ba wanda ba daidai ba. Saboda idan ka ce za ka yanke shawara da iya zuciyarka to akan samu mabambantan matsaloli wanda suke da hatsari sosai. Domin tunaninka iya tunanin mutum ɗaya ba zai taɓa tafiyar da abun da ake buƙata ba. Dole sai an samu mabambantan tunani wanda shi ne za a samu a aiwatar da abu mai kyau a lokacin da ake da buƙatarsa. Saboda tunanin mutum ɗaya mafi akasari in mutum ɗaya ne zai yi tunani kuma ya aiwatar da abun da yake so to akan samu kuskure wajen aiwatar da wannan shi abun da ake tunani ɗin. Domin ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum shi kaɗai yake yanke shawara a zuciyarsa ba. Duk lokacin da za ka diga yanke shawara a zuciyarka to fa dole zaka samu matsala. Ko da zaka yanke ta a zuciyarka ka kai kaɗai to abun da ake so ka tsaya ka natsu wajen yanke wannan shawara. Misali, kana son ka yi shawara a zuciyarka kai kaɗai ba tare da wani ya sani ba. To idan ka zo kai wannan ka yanke shawaran nan, ka yi tunani a kai a karan kanka to ba a lokacin ya kamata ka yanke ba. Sai ka zauna kai a karan kan naka, ka yi tunani kamar sau huɗu zuwa biyar. Sai ka ga abin da zuciyarka take hakaito maka ka yi ɗin. Idan ka yi shi, yi zuwa gaba wace nasara za a samu ko kuma wace fitina zai haifar. Ya kamata duk wanda zai yanke tunani, zai yanke shawara a cikin zuciyarsa, ya diga tunanin waɗannan abubuwa guda biyu. Tunanin ka kai kaɗai in ka yanke shi. Wannan abun da ka yanke, shawarar da ka yanke a cikin zuciyarka to me zai haifar, zai haifar da daidai a gaba ko kuma zai iya haifar da matsala. Duk wanda baya cire wannan tunanin a cikin yanke shararsa to yana dabda faɗawa hatsari, hatsari mummuna wanda wani lokacin zai iya kai ga mutum zuwa ga halaka, babbar halaka. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu. Ubangiji Allah ya sa mu dace a dukkan yanayin da muke ciki, ya zama dole.

Tabbas ina da katin kasuwanci wanda a samansa akwai laƙabin suna wanda ake cewa NTS Nigeria Limited wato Najib Technical Services. Kati ne wanda muke amfani da shi a mabambantan yanayi da kuma lokuta. Amfanin wannan kati a wurina shine na farko nakan ba wa mutum shi domin in ya tashi nemana zan sauƙaƙa masa hanya ta neman na da ya san inda zai zo kai tsaye ya same ni. Sannan na biyu, muka riƙe shi a gurin mu domin in mun shiga wani wurin da ake bincike kai tsaye in mun nuna shi an san suwaye mu, an san kuma amfanin mu an san ba wai zaune gari banza bane ba. Muna da sana'an mu saboda haka ga shaidar katin namu. Sannan abu na uku shine muna amfani da wannan katin wajen nemo ayyuka a gurin wasu mutane wanda ake ce musu ma'aikatan tsara gine-gine da sauran abubuwa. Mukan ba su, su kuma za su shiga su duba katin namu sai su shiga shafukan mu na sadarwa, su bincike mu, su binciki yanayin aikin mu. Za su yi amfani da ingancin wannan aiki da kuma yanayin yadda suka ga muna aikin mu sai su duba, su ga ya kamata su bamu aikin na su ko kuma bai kamata ba. Misali muna amfani da shi ke nan kaza ta bangaren neman aiki. Waɗannan hanyoyi uku da na zayyana duka hanyoyi ne wanda nake amfani da su wajen katin kasuwanci. Tabbas ina da katin kasuwanci wanda ake wa laƙabi da NTS Nigeria Limited. Abun da ake nufi da haka Najib Technical Services. Wannan shine a ce ƙai ce ina amfani da katin kasuwanci sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Kuma wannan katin kasuwanci yana ƙara mani daraja da kima a idon mutane domin duk inda na shiga aka ce wa "yeni na zaro shi na nuna za ka ga ana girmama ni, ana daraja ni, ana mutunta ni saboda an san dai ba wai ɗan iskan gari bane. An tabbatar da ina da amfani a cikin ƙasa. Gwamnati tana morata, tana amfanata da abubuwa mabanbanta a kuma yanayi daban daban da kuma harkoki kala kala. Wannan kati kati ne wanda bani kaɗai ba kowa ma ya kamata ya diga yin sa ko kuma ya yanke shi saboda tsira da mutunci da kuma nuna kalar kasuwancin da kake yi da kuma abubuwa makamantan haka.

Ina duba lambar QR amma ba ko da yaushe ba. Amma nakan iya duba a mabambantan lokuta kamar a banki ko wani abu wanda ya kama da haka. Nakan iya duba domin gane wani abu ko kuma in na sayi kaya, ina son in duba ingancinsa to nakan iya ɗauko wayata na haska ta hanyar QR. Nakan iya gane wannan kaya yaya yake saboda akan ɗora bayanai a cikin QR ɗin ta yadda za ka duba ingancin abubuwa na masana'antu daban daban. Misali kamar mangwaron manyan shaguna, idan za ka siya sukan iya manna wannan QR ɗin a jikin shiledan mangwaron yadda za ka duba ka gane cewa wannan mangwaro ga kalansa ɗan aure ne ko ba ɗan aure ba da sauransu. Ko kuma in za ka siya madara, bayan ka siya ta a bayan ta za ka ga hoton QR ɗin, shema za ka iya ɗauka saka duba ka ga ingancinta, yaushe aka yi ta sannan yaushe za ta lalace da sauran abubuwa mabambanta wanda suka shafi bayani kai tsaye daga ita wannan madara da kuma kamfaninta da suka yi ta. Waɗannan hanyoyi sune hanyoyin da nake duba lambar QR a taƙaice ba tare da na zarfafa bayani ba.

Ya danganta da yanayin aikin da nake yi. Misali, idan ina gyaran wuta duk lokacin da aka ce an kawo wuta kuma idan an daɗe ba a ɗan kawo ta ba, to za ka samu akwai wanda suke mayun wutar lantarki ne. Za su matsa maka da kira ko mai dare ko mai safiya. Za ka ga kafin awa ɗaya sai ka karɓi kira sama da hamsin zuwa saba'in. To, mukan karɓi kira a mabambantan lokaci da kuma yanayi kala kala. Ya danganta da wane irin lokaci ne kuma wane irin yanayi ne kuma a lokacin me ake yi. A lokacin aikin gona wanda an tabbatar da baka wani aiki sai gona nan ka maida hankalinka, za ka samu cewa a rana ka karɓi kira ka karɓa kamar sau goma ba za ka iya, babu wani wanda zai kira ka domin babu wata hulɗa da za ka yi da jama'a wacce take hulɗa ce ta kai tsaye kowa ga inda ya tinkara. Amma duk lokacin da aka ce lokacin aiki ne ko kuma lokacin kaka misali ana hada-hadar kasuwanci, to a wannan lokaci fa in dai ana kasuwar ba'a san adadin kiran ma da za a karɓa ma. Domin a rana ɗaya sai ka karɓi kira sau sama da sau ɗari wanda wani za ka iya amsa wani kuma dole babu yadda za ka yi kana ji kana gani dole ka bar shi domin kiraye-kirayen ma sun yi maka yawa. Kaba ɗaya za ka gaji da ɗaga wayar.

To, a gaskiyar yanayi ni dai shi kansa gashin ma baya burge ni. Balantana na kula da shi. A matsayina namiji kwata-kwata gashi baya burge ni. Balantana har na tsaya kula da shi tsakanina da gashi daga ya fito, in je gurin mai aski ya aske mini shi domin na fi jin daɗin jikina da kuma kaina. Saboda duk lokacin da na tara gashi a kaina sosai, nakan ji kan nawama yana yi mini dindimi, yana yi mini zafi, yana yi mini ciwo. Wannan shine dalilin da ya sa kwata-kwata ba ma na son tara shi wa takan ainihin gashin. Duk lokacin da na zo na ji shi a kaina, kawai zuwa nake yi ya aske mini shi. Sai dai idan akwai lokutan da yakan zama dole ka bar su ɗin to kuma sai ka kula da shi ta hanyoyi mabambanta. Misali, idan lokacin layya ya yi kuma lokaci ya ƙure ba ka aske ba, dole za ka bar sa har izuwa lokacin in ka samu ka aiwatar da ibadar ka ta layya sai ka yanke. Domin a musulunci akwai wasu kwanaki da aka iba wanda yake haramun ne mutum ya cire gashin kansa ko kuma wani abu na jikinsa da wanda yake da saninsa kamar farce da sauransu. Mutum haramun ne ya cire su, ya aske su. Dole sai ya jira wasu lokuta wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ɗeban mana. Domin aiwatar da wannan bauta tasa sun cika kafin nan sai ka je ka cire. To idan wannan lokaci ya shan mace ni ban samu na yi ba, nakan samu sabulu mai kyau wanda sumartawa ba za ta nuna alamuna ƙazanta ba. Na diga wanke shi kullum, na diga wanke sumar kullum domin kada ta ajiye mini wata dauɗa ko ƙazanta a jiki. Saboda ni ma in ji daɗin jikina da kuma tsabtace jikina. Wannan su ne hanyoyi da nake kula da gashina amma kwata-kwata shi gashin ma ba ma na tara shi balantana na kula da shi.

Eh gaskiya ina amfani da intanet ta hanyoyin mabambanta saboda haka zan iya cewa a rana ma ban san ko sau nawa nake amfani da shi ba. Saboda a gaskiyar magana ka ga na farko ni ma'abocin shiga TikTok ne, ma'abocin shiga Facebook ne, ma'abocin shiga WhatsApp ne da sauran irin wa'ennan application ɗin na cikin waya. To saboda haka wannan dalili ne ya sa ko da yaushe data ta ma a buɗe take ta wayar bana kashe ta. Ni mai son jin labari ne, a ko da yaushe ina sauraron labari ko kuma in shiga in karanta a gidajen jaridu mabambanta. Ka ga kuwa wanda yake da wannan ra'ayi zai zama ko da yaushe yana amfani da intanet ne. Domin shi intanet wanda Hausawa suka fi sani da yanar gizo, hanya ce wacce ta dunkule duniya gaba ɗaya yanzu, wanda duk abin da ake yi a wata nahiyar za ka ji ta nan da nan. Ana yin abu yanzu misali, ana yin abu a China da minti goma to in dai za a yaɗa shi ta hanyar intanet yanzu zai shigo Najeriya minti goma sha biyar ko kuma an samu tsaiko a samu minti ɗaya ma a tsakani in dai an tura. To wannan abun ne ya sa nake son amfani da intanet, za ka ga ko da yaushe ina hawa yanar gizo gizo saboda bincike da sauran abubuwa makamantan su.

Tabbas ina yin ciniki sosai da sosai musamman a wasu lokuta. Akwai lokutan da aka fi yin ciniki, akwai lokacin da kuma zaka ga in ka je kasuwar ma jira ne domin cinikin ma babu shi sosai. Amma ciniki Allah yana kawo ciniki ana yinsa. Misali kamar lokacin kaka. Lokacin kaka idan ta yi nakan tashi daga nan in tafi Niger ko in je Yawuri ko in je Bauchi ko kuma in je Jigawa in siyo gyaɗa. In na siyo gyaɗan nan, nakan tafi wani gari da wata unguwa a cikin Kano da ake ce mata Dakata. Idan na je unguwar akwai kamfanunnuwan da muke matsar mai a wurin. To zaka ga idan na je na hau inji na matse man gyaɗar da na siyo. Idan lokacin kaka ne wace kam bayan an gama girbin amfanin gona to a daidai wannan lokacin zaka ga wani lokacin kaya sun zo sun taru, mutane suna ta neman masu siyan kayayyakin. To a wannan lokaci zaka ga ana tsaikon ciniki. Amma lokacin da ya zama cewa lokacin ya fara tafiya, gyaɗar ta fara nesa ba kowa ne yake siyowa ba. Wasu ma sun haƙura dama wasu aikin na kaka suke yi. To a wannan lokaci kuma daga mun siyo kayan muna yin aikinsa. Zaka ga nan da nan an siye, mutane suna ta rubibi wajan siya kuma a ci, kan farashi mai daraja wanda kai ma da ka je ka siyo ba zaka yi wahalar banza ba. Zaka samu alheri a cikin shi wannan kasuwanci. Saboda haka ina ciniki sosai da sosai musamman a daidai gaɓar cinikin. Tunda dama shi ciniki na Allah ne kasuwarta Allah ce cinikin ma na Allah ne. Allah Subhanahu wa ta'ala shi yake kawo ciniki kuma shi yake tsaida shi a lokacin da ya so kuma a yadda yake so. Saboda haka ciniki muna yin ciniki sosai da sosai. Daidai gwargwadon abin da Allah ya hukunta za mu samu, mu kan same shi. Wannan ciniki ba matsalar mu bace. Alhamdulillah muna samunsa sosai da sosai kuma muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan ni'ima ta cinikayyar da sauran abubuwa makamantansu. Alhamdulillah.

To, abu mafi mahimmanci a kasuwanci na shine riba. Domin ita riba, idan babu ita babu kasuwanci. In babu ita lamari ya lalace. Idan babu ita to dama wannan ba ma sunansa kasuwanci ba kai tsaye. Sannan sai abokan ciniki. Abokan cinikayya su ma suna da matuƙar mahimmanci a cikin kasuwancin. Domin idan ba ka da abokan cinikin ita kan ta riba da take da mahimmanci a farko to ba ma za ta zo ba. Wadannan abubuwa suna da matuƙar mahimmanci a cikin kasuwanci, riba da kuma abokan kasuwancin. Domin ita riba idan kana kasuwanci dole ne dama dan ita ka fito kasuwancin. Dole dama ita kake nema a cikin kasuwancin. Idan ka fara kasuwanci babu riba a ciki za ka ga ba kai ba ma mai ƙaunarka yakan baka shawara cewa wannan abu ba abun yi ba ne ka yi haƙuri ka rabu da shi. Domin ba abu ne wanda zai ɓulle ba, ba abu ne wanda zai kai ka gaci ba saboda haka riba babba aba ce a cikin kasuwanci. Idan babu ita ko mai jama'ar da ka tara to ka tara iska. Domin wahala kawai za ka yi a cikin wannan sabga, wahala za ka yi a cikin wannan harka. Babu abun da za ta haifar maka sai tsiya da talauci da kuma nadama. Sannan sai abokan hulɗa. Abokan hulɗa suna da matuƙar mahimmanci a rayuwar kasuwanci. Suna da mahimmanci sosai da sosai a cikin kasuwanci. Domin abokan hulɗa su ne wanda idan da su da kasuwanci in babu su kasuwancin ma ya ruguje. Su ma kuma kala kala ne. Akwai abokan hulɗar da su gwara babu, wanda kwata-kwata ba a ƙaruwa da su sai dai su riƙe wani ɓangare na kasuwanci wanda za su kawo wa kasuwancin naƙaso Misali wanda zai zo ya sai abin naira ɗari a wurin ka gobe ya dawo ya karɓi bashin abun ɗari biyar kuma ya tafi yaƙi dawowa ya kawo wannan kuɗin da aka bashi bashi. Saboda haka ka ga wannan ba abokin kasuwanci bane ba kuma ba wanda za a samu riba da shi bane ba. Saboda haka ka ga bashi da mahimmanci a cikin rayuwar kasuwanci.

Abincin da yake sa ni daɗi shine danwake. Danwake yana ɗaya daga cikin abinciccakanawa inda nake jin daɗinsu na gamsu da cin su. Ina son na ci danwake domin danwake abu ne mai daɗi. Ina jin daɗin cin sa saboda danwake abinci ne na gargajiya wanda ake haɗa shi da garin rogo da kuma garin wake, farin wake. Akan tsarta masa fulawa in ana so yayi laushi sosai. Saboda haka shi wajen haɗa shi ba shi da matsala. Na kashe kuɗi sosai da sosai. Ana haɗa shi ne da abubuwa wanda yake duka a gida ake samun su ba sai an hawo da su daga ƙasashen ƙetare ba. Saboda haka ya zama abinci mai sauƙi wajen kashe, wajen kashe kuɗi babu wahala.

Ina kwana a gado idan ina gida. Amma idan na fita ba kwanta mafi a kasari a ƙasa nake kwanciya ko kuma a shimfiɗa katifa a ƙasa in kwanta a kanta ko a kan tabarma. Shi kwana a gado abu ne mai daɗi. Idan ka kwanta za ka ga babu matsi, ba ka farkawa da wurwuri da sauran abubuwa makamantansu. Amma kuma idan fa ka ɗauko gajiya wacce indai aike kayi sosai, jikinka ya ɗan tara jini a wasu ɓangarorin na jikinka to mafi alfanu ya fi kyautuwa ace ka kwana a ƙasa. Domin idan ka kwana a ƙasa in kana wannan juyi akan tabarma zaka samu dukka gajiyar da ka kwaso a jikinka. Ka riga ɗan jinin da ya taru duk ka riga ka murje shi a wannan kwanciyar da ka yi. Saboda haka shi yi kwanciya a kan tabarma da akwai bambanci sosai da sosai tsakanin kwanciya a kan gado. Amma ina kwana a kan gado kuma ina son kwanciya a kan gado domin yana da daɗi sosai da sosai. Babu matsala in ka kwanta a kan gado za kaji daɗin bacci sai dai fa idan da akwai gajiya a jikinka ka kwanta to fa gajiyar ba za ta sake ka ba. Yadda ka kwanta da ita haka za ka tashi da ita sai dai kaɗan za ka ji ta fita. Amma in ka kwanta a ƙasa kana ɗan juye juyan nan jikinka yana haduwa da ƙasa kaga akwai tauri ba taushi ba to za ka samu duka jinin da ya ɗan tattaru ka murje shi ya bi ragowar ɗan uwansa. Amma in kuwa a kan gado ne za ka samu wannan taushin katifa ba ta iya murje wannan jinin da ya ɗan tattara a jikinka. Sai ka ga yadda ka kwanta da wannan gajiyar dai haka ka sake tashi da ita. To wannan shine babbar illar gado amma dai gado yana da daɗin kwanciya musamman wurin mawadaci wanda shi aikinsa ba aikin ƙarfi bane ba. Koda yaushe ahu ce yake ci amma indai mutum talaka ne wanda zai fita yayi leburanci, ya tawo a gajiye to kwanciya a gado ba nashi bane ba kuma ma bai kamashi ba. Kamata yayi ace yana kwanciya a ƙasa yadda duk abun da ya ɗauko gajiya da sauransu zai murje ta a ƙasa ya tashi saka yau jikinsa babu nauyi.

Ya danganta da yanayin aikin. Wane aiki nake kuma wane kalar aiki. Misali kamar aikin koyarwa na ɗalibai, kaga yana da ƙa'idoji daban-daban da sauran abubuwa makamantansu. Kuma akwai lokutan da aka tsara na hutawa, ba kai kake tsara kanka ba. Akwai lokutan da za ka shiga azuzuwan ɗalibai ka koyar da su. Akwai lokutan da za ka ga ba lokacin ka ba ne. Wannan lokaci na hutawar ka ne. To shi wannan hutu a wannan ɓangaren aiki ba kai kake tsara kanka ba. Hukumar makaranta ce take tsara maka ga lokacin da za ka shiga ka yi aiki, ga lokacin da za ka fito ka huta ga kuma lokacin hutawar ɗalibai. Kaga in ɗalibai suna hutawa to kai ma ayi hadda kai kai da kake malami, hadda kai a cikin wannan hutu na ɗalibai. Saboda haka a ɓangaren koyarwa ba kai kake da lokacin hutu ba sai lokacin da gwamnati ko kuma hukumar makaranta ta tsara maka. Sai kuma lokuta wadda suke da aiki. Idan kana aiki na leburanci, shima kaga ba ka da lokacin hutu na kanka. Ba kai ne za ka ce ga lokacin da zan huta ba sai dai idan maigidan ka ya ce an gaji a je a huta. To kaga a wannan lokaci da shi ya gaji a karan kansa ya ce ku je ku huta, to wannan lokaci shi ne lokacin hutun ka. Idan ka ji ana cewa yaushe ne kake da lokacin hutu. To fa wannan kai ne mai gidan kanka, kai ne uban gidan kanka, ba ka da wani wanda zai ce wa na yi ko wa na bari. To a wannan lokaci shi ne kake da lokacin da za ka huta a lokacin da kake so kuma a yadda kake so. Misali kamar a kamfanina na NTS Nigeria Limited wato Najib Technical Services, ni ne mai kula da kamfanin gaba ɗaya. Kamfani kuma nawa ne. Saboda haka idan ana aiki zan iya cewa kowa ma ya je ya huta a lokacin da na so kuma lokacin da na tsara. Kun ga wannan shi ne hutu a gurin aiki. Hutun ai ya danganta kala kala ne kuma ya yake wane kalar hutu ne, wane irin aiki ne sannan kuma wane kalar hutu za a yi.

Kyautar da nake son bayarwa ita ce kyauta wacce idan na ba wa mutum zai gam sa'ararsa "Eh wannan kyauta na bayar", misali sai ka ɗauki kuɗi. Muyi misalin akan kuɗi, idan zan ba wa mutum kuɗi bawai in ɗauko dubu biyar ko goma, sha biyar, ashirin nace zan ba shi ba. A matsayina na mawadaci mai kuɗi a hannu in zan ba wa mutum kyauta zan iya ɗaukar kamar miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko miliyan biyu zuwa uku wanda a yankin nan namu na ƙasar Hausa sun ishe mutum yayi jari da su. To wannan kuɗi idan na ɗauka na bayar zan gamsu in ji "Eh" cewa wannan lallai nayi kyauta.

Ina son tabarau musamman a lokacin da nake tuƙi a kan babur. Abin da yasa nake son tabarau shine idan ina tafiya a kan babur, ƙura da kuma iska da take fuskanta ta, idan na sa tabarau wannan iska.

Na'am, lokacin da nake cin abincin dare shi ne ya danganta da a ina nake kuma me zan ci. Idan abincin yana da nauyi, wani lokacin tun ƙarfe takwas da rabi zuwa tara zan ci. Yar ziga zigar da zan yi kafin goma dai na san ya yi ƙasa sai na samu na ci. Idan kuma abincin ba shi da nauyi, zan iya bari zuwa goma sha ɗaya ma wataran har sai zan kwanta bacci. Sannan nake cin wannan abinci saboda ba shi da nauyi sosai. Abincin daren ya danganta da kawai yanayin nauyinsa, yanayin cin abinci na. Sannan kuma akwai yanayin da za ka ga ina a halin tafiya, ba na gida to wannan ba zan ci abinci ba har sai na dawo gida. Indai gidan na, na nifo kenan ko ƙarfe nawa zan kai zan iya hakuri ko da ƙarfe ɗaya na dare ne sai na zo gida sai in ci abinci na, a natse hankali na a kwance ba tare da damuwa ba. To a taƙaice dai ba ni da wani tsayayyen lokaci wanda lalle, lalle idan lokacin yayi zan ce ni sai na ci abinci a wannan lokaci. A'a, ba ni da wannan tsayayyen lokacin sai yadda yanayi ya kaɗa da mu. Zan iya ci, zan, zan iya ci da wuri, zan iya ci ba da wuri ba.

Tabbas ina shan madara a mabambantan lokuta a kuma yanayi daban-daban. Ina shan madara a shayi, da safe ko da daddare. A wajen Shamsu Ɗan Maula Mai Shayi, ina sha sosai da sosai kuma ina jin daɗin ta domin madara abinci ce mai ƙara lafiya, mai gina jiki, mai nutsar da zuciya da gyara fata. Ina shan madara sosai domin ina jin daɗin amfani da madara. Madara abun sha ce kuma madara duniya ce. Domin madara takan riƙe ciki a mabambantan lokaci. Idan ka sha madara za ka ga kwata-kwata sai ka wuni ba ka nemi abinci ba. Sannan madarar ta kasu kashi kashi. Akwai madara ta ruwa, akwai ta gari, sannan akwai madarar shanu. To kamar misali, madara ta ruwa nakan yi amfani da madarar ruwa wajen shan shayi, Madara kuma ta gari idan zan ci kwaki, garin kwaki nakan ɗauko ta in zuba a ciki. Sannan sai madara ta shanu nakan sa ta a cikin abin sanyaya abu, akwatin sanyaya abu. Idan ta yi sanyi in sa mata sukari, in ji juya, in ɗauko kankana, in yayyanka a ciki in sha da ita. Ina jin daɗin wannan haɗi. Waƴannan hanyoyi da na zayyano sune hanyoyin da nake shan madara da su domin a tabbatar da ina fa shan madarar, ba wai sha ne ba na yi ba.

Yadda jadawalin aikin yake, sai yadda na tsara shi. Domin wajen aikin ni ne shugaba a inda muke yin aikin, karako yadda na tsara jadawali yadda na so haka za a bi shi. Saboda haka nakan tsara jadawalin aiki a yanayi daban-daban da kuma mabanbantan abubuwa. Misali, zan iya cewa idan mun zo aiki yau ga abin da zamuyi, waya kawai za mu ja, wasu kuma sai su yi ɗaura-ɗauran makashin ƙwai da kuma makunna wutar gaba ɗaya da sauran abubuwa. Sai kuma shi kansa a aikin namu akan tsara shi bisa wani jadawali wanda dole, dole, dole wannan jadawali sai ka bi shi za ka samu kan aikin naka. Misali, idan ka zo da farko an gina sabon gida kana son ka saman masa da wani abu da ake kira da wayarin na wutar lantarki. To ya zama dole abu na farko da za ka fara yi. Wayarin nan akwai wanda ake yin sa na cikin bango da kwarkwaron roba, akwai kuma wanda ake yin sa na waje shima da kwarkwaron roba. Akwai wanda ake mammanna shi da wayar a waje take da kuma ma-abun mannawa a jiki za ka buga shi sai ka ma maƙale ta. To wannan abu.

Na'am ina son zama kusa da taga sosai da sosai domin ni kwata kwata ba na son zafi ko kaɗan. Zafi yana damu na. Ina zama za ka ga ina ta tara gumi a inda nake a zaune. Saboda haka wannan dalili ne ya sa idan na zo guri na kan samu bakin taga taga na zauna domin iska za ta shiga ta fita. Babu ta yadda za a yi zafi ya dame ni. Wannan dalili shi ne ya sa nake son zama a bakin taga musamman a wurin da mutane da yawa suke. Domin idan na zauna kusa da taga, idan wurin da mutane da yawa suke ne ba zai yo na shaƙi numfashin mutane ba. Iska tana shigowa zan shaƙe ta in na fitar za ta fita. Wata ta ƙara shigowa in shaƙe ta. Amma kana cikin taron jama'a ba kusa da taga ba ana cikin cunkoso to mafi akasari za ka samu wannan yana shaƙar numfashin wancan. Wancan yana shaƙar numfashin wancen hakade da sauransu. Abin babu daɗi. Saboda haka shi wannan shi ne dalilin da ya sa nake son zama a kusa da taga a kowane lokaci. Kai ni ko da lokacin sanyi ne ma in dai na je guri na fi son in zauna kusa da taga musamman inda cunkoson jama'a wannan na faji daɗin sa. Domin ni ba na son naga ina shaƙar numfashin wasu da sauran abubuwa makamantan haka.

Malamin da na fi so shine malamin tarihi. Domin ina son tarihi sosai. Tarihi shine abin da na fi ƙauna a wajen koyarwa, saboda ina sonsa ɗari bisa ɗari. Domin tarihi yana ƙara mini ilimi sosai da sosai na zaman duniya da sanin duniya da kuma da su wa muke mu'amala a duniyar. Domin tarihi shi yake bayyana mini su wane ne Yahudu ƙarara kuma me ye shirinsu a duniya, me suke so su aiwatar. Da kuma Turawan yamma da suka bautar da kakanni da kakannin kakanninmu. Wannan dalili ya sa nake son malamin tarihi. Domin ni ina da sha'a ta zagaye ƙasashe na duniya. Idan Allah ya bani dama, ina so in je Saudi Arabia, ina so in je Misira da birnin sin wato China na je sauran makamantan gurare na tarihi. Wannan dalili shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake son malamin tarihi. Domin in san me duniya take ciki, in san abin da ya faru a duniya da kuma wanda ake hasashen zai faru a nan gaba. Domin kiyaye wasu abubuwa da kare su da kuma sanin wane guri ne ya kamata na je domin samun ilimi, wane guri ne wanda biyan kuɗi ka je shi ba shi da wani amfani ko da a ɓangaren kasuwanci da sauran abubuwa makamantansu.

A'a, bana son abinci mai yaji domin abinci mai yaji bana jin daɗinsa. Bana son shi, yakan tayar mun da hankali. Ba kwata-kwata bana son abinci mai yaji sabida idan na ci yaji dole yayin da nake ci sai dai in samo ruwa in ajiye kusa da ni. Kai idan na ci yaji yakan tayar mun da wata cuta da ake ce wa ulcer wacce muke ganin kamar, su, cuta ce ta yunwa. Shine dalilin da yasa kwata-kwata bana son yaji, bana cin sa, ban damu da shi ba. Sannan duk lokacin da zan ci yaji dole sai na samo ruwa a kusa da ni. Wannan ruwa da zan samo, shi kuma idan zan sha ruwa kafin in ci abinci to wannan abinci fa babu inda zai je domin da wurwuri zanji cikina ya cika, na ƙoshi. Bana son ƙara cin wani abinci, zanji gaba ɗaya na ƙoshi. Kuma idan na tashi daga kan abincin, na tafi wasu hulɗo ɗin daban, da wurwuri sai kaga ina jin yunwa. To kaga wannan dalili ba zai sa in ci abinci mai yaji ba. Dole haka nakan baya-baya da shi. Idan kaga na ci, sai dai dole. Amma kwata-kwata ni bana son abinci mai yaji, bana ƙaunarsa domin kiyaye lafiyar jikina. Cin abinci mai yaji kamar ni yakan sa mun ciwon ciki, ciwon ƙirji. In ji baya na yana ciwo sannan duk hankalina yabi ya tashi. Kwata-kwata bana son shi, bana ƙaunarsa ko kaɗan. Bana son cin abinci mai yaji.

To, kallon waya dai ya zama ruwan dare ga kowa. Kusan ko da yaushe za ka ga mutum in ba abin da yake yi, wayarsa a hannunsa take yana kallace-kallace da sauran abubuwa makamantansu. Musamman ma shigowar wannan abu na TikTok za ka ga mutane da yawa, maza da mata, yara da manya sun mai da hankali wajen kallonsa. To ni kamar ni yanzu ba zan iya cewa ga sa'o'in da nake kallon waya ba domin kusan in dai zan zauna, in wuna a zaune to ko da yaushe fa wayata a hannuna take. Idan ka ga na rabu da ita to ka tabbatar da cewa babu isa san caji a hannuna. Wannan dalili ya sa ba zan iya cewa ga sa'o'in da nake kallon waya ba. Kusan kowane lokaci kallonta nake yi saboda wayar ta haɗu ta dunƙule duniyar guri guda. Komai za ka yi sai da ita. Idan kasuwa kake yi dole sai da wayar za ka diga lissafi ko kuma za ka samu kana kasuwar ana kiranka kuna ƙara ƙulla wata kasuwar. Amma aiki kake yi za ka samu wannan abun da yake na jadawalin aikin a cikin wayar yake sai kana yi kana bincika, kana yi kana duba. Domin ita waya yanzu ta zama ruwan dare, ta zama abun da yake gama gari. Kusan ko da yaushe komai an ɗauka an dora mata ne komai ita ce za ta diga yi.